Me kake yi da farko lokacin da ka isa office? Abin da nake yi da farko lokacin da na shiga office, nakan share wajen zama na, nakan goge, sa'anan kuma na ɗauko takardun da ban gana sa aikinsa na jiya ba, na ƙara sa sai kuma na fara aikin ranan.

Kana sabunta shinge-shingen kwamfuta? Eh ina sabunta shinge-shingen kwamfutana don ina yawan update ma kwamfutana don na dinga ganin tana yin sauri da kuma abubuwa na yanda zasu dinga mun sauri wajen dannnawa.

Waɗan, waɗanne apps kake amfani da su sau da yawa? App ɗin da na fi amfani da su sau da yawa gaskiya shine Twitter, sai WhatsApp, sai Facebook. Su nafi amfani da su sosai.